Kana kuka lokacin yanka alibasa, eh ina kuka wani lokacin amma wani lokacin kuma bana kuka. Alibasa iri iri ne, akwai mai zafi akwai mara zafi. Idan ina yanka alibasa mai zafi to ina kuka amma idan ina yanka wanda ba zafi bana kuka.

Wani irin fim kake son kallo? Ina son kallo ko wacce iri fim. Ko wacce iri fim wanda zai bani ilimi, wanda zai kara mun ilimi kuma ya kara mun gane wa, ina son wadannan fim. Ko action fim ko marasa action.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Bani da wani lokacin da na sa cewa wannan lokacin ne zan je zan dinga zuwa kasuwa. Idan ina bukatar wani abu zan je kasuwa. Duk lokacin da nake bukatan abu, a lokacin me nake tafiya kasuwa.

Wani irin ice cream ka ke fi so? Gaskiya ni mai son ice cream ne, kuma a gani na, ina ga na fi son vanilla ice cream. Domin a kowi lokacin da na je siya ice cream, zan ga kaina, ina siyan vanilla ice cream to ina gani wannan ice cream ne da nake so.